Ina rera waƙa lokacin wanka sosai. Kaman wani lokaci inayin wanka ne da safe da rana da yamma. Da safe sai in rera waƙan, waƙan, waƙan dai da ya fiye abunga da ni. Amma da daddare in ze rera waƙan na abunga sai in yi shi ban da kowa ba zai ji ba. Ina yin wanka ina cuɗa kaina sannan ina rera waƙa a ban da nake yakeyi ke. Nan kowane lokaci idan na shiga bayan gida sai in dinga rera waƙa sannan kuma ina yin wanka. Yanda nake yin shi kenan.

Ina shan madara sosai musamman lokacin-- musamman da safe idan zan sha shayi sai in sa madara a ciki. Ka san madara yana da matukar amfani a jiki. Idan ka sa madara yana ƙara calcium a jiki, yana ƙara abubuwa da yawa masu muhimmanci a jiki, saisa shan madara yake da kyau. Ka gane ai. Idan ka sha madara za kaji, kaji ƙarfi a jikinka, za ka ji ka samu lafiya a jikinka, za ka ji ka samu natsuwa a jikinka. Madara nada amfani sosai a jikin, a jikin ɗan adam, saisa shan madara yana da matuƙar amfani. Saisa nima nike shan madara sosai.

Ina son kowane irin nama, amma a'a na fi son naman kaza. Na fi son naman kaza sosai saboda naman kaza yana da daɗi sosai. Kuma yana da laushi. Kuma yana da bai da wahala kuma ya fi kaman amfani a jiki. Da naman kaza, da naman tolo-tolo, da naman agwagwa na fisonsu fiye da kowane irin nama. Saboda gaskiya na fijin ɗaɗin ina cin su sosai. Naman kaza, da naman tolo-tolo, da naman agwagwa dukka na fijin ɗaɗin su idan inacin su.

Apps da nake amfani da shi wurin, wurin don, apps da nake amfani da shi don saƙonni shine ina amfani da WhatsApp, ina amfani da Telegram, ina amfani da Twitter, ina amfani da Instagram, ina amfani da Facebook, ina amfani da Messenger. Ina amfani da apps da yawa da nake amfani da shi wurin, wurin sanya saƙonni.

Ina ƙidaya eh kayayyakina ne kaman sau goma a rana. Don kullum idan na shiga ina duba wa, sai in duba wanne ne ya yi, wanne na bai yi ba. Wanne na yi tsufa, wanne na yi datti, duka zan wanke su. Yanda nake ƙidaya kayayyakina kenan. Kuma kayayyakin gaskiya suna da yawa sosai. Don akwai wasu a kicin, akwai wasu a falo, akwai wasu a store ma. Duka kayayyakina ne kuma.